Wane launi bangon giku suke, bangon gimmu suna de launi guda biyu. Daki inde muke zama wato parlour kenan muna de kalan ruwan gizo. Amma dakin inde muke kwana wato bedroom kenan yana de kalan popular ko kwaro jo.

Kana ƙetare kafafu lokacin zama. Gaskiya bana lura da wannan nan. Wani lokaci a ganina nakan ƙetare kafafuna idan ina son zama. Wani lokacin kuma zan bazzar da kafana. A bani da wani yanda nake zamawa.